Abinda nake yi a ofis da farko in na shiga ofis shine nake yi addu'a. In roki Allah ya nuna mani abin da zan iya yi yau, karan in haɗuwa da masala. Kuma ya raba ni da matsaloli da zan samu yau. Amma kuma nake iya kan kokari na, in gan na rabu da matsaloli. Amma ban da haka, na ƙare in je wurin oga in bashi rahoton abinda aka yi jiya.

Ina da takalmomi da yawa. Takalmomin za su kai kusan ashirin da wanni abu. Akwai Armani, akwai Nike, akwai Timbaland, akwai handmade palms da aka yi, sai dai su safety boot da awaran aiki da in ke zuwa.

Bana taunawar goro, goro akwai shi ɗa daci kuma ina ɓata haƙora yi ban son ya ɓata ma haƙori na, domin na, ina jin daɗin na ga haƙori na ta yi fari. Domin kaka mu, kaka nan mu da suke cin goro kaga haƙora yan su suka ga goro su yayi ja goro ya ɓata musu haƙora ye. Kuma akan goron ma akwai abun da ake ci da shi wai nikotin ake kiran shi da turanci wai nikotin. Wai abun da ake, ake same shi a cikin sigari wai goro na da shi. Abun da ya sake nan bana kusa da shi, idan ban so sigari sai bazan so in yi kusa da goro ba.

Kuɗin wuta ka gaskiya, kuɗin wuta yanzu akwai tsada ba a kaman da ba. Amma yanayin abubuwa ma inda ake ba da kuɗin wuta yanzu, kusancin da masu kamfanin kuɗin, kamfanin wuta suke raba ma mutane kuɗin wuta. Ba wai ina nan a Jare bane, kowane gida na da kuɗin shi. Akwai wasu za su gansa ake ba su dubu goma, wasu dubu ashirin, wasu dubu talatin, wasu dubu takwas. Yanayi girman gidan ne shine za a san nawa kuɗin wutan. Amma kamar wainda suke amfani da band. Akwai wanda suke cewa band A, band B, band C, band D. So wanda suke amfani da band, kuɗin wutan su akwai flat. Wato kuɗin wutan su, na haka ka samu kagan an ce masu band A a sixteen kilowatt, kagan an ce maybe dubu ashirin da wani abu. Ba wai yake kai sati ɗaya ba kagan ya ƙare.